Lamba na mai albarka shine lambar da nake amfani da shi wajen gudanar da aikace aikacena, wanda suka shafa karatu da kuma yin wani aiki wanda ya shafi ofis da sauran su. Ina amfani da lambar wajen sanin yaushe za'a kira ni ko kuma wane kalan kira ake mun domin ina amfanuwa da ni. Ina amfanuwa da shi sosai a kowane lokaci idan na je wajen aiki ko kuma ina wani abu mai muhimmanci ina yin amfani da wannan lambar. Musamman a rana mafi kyau a mako shine ranan Juma'a. Nakan je ofis ko kuma na je wajen aiki, na yi amfani da abin da na samu a waje na ko in yi amfani da abin da ake nema a waje na. To ranan Juma'a ina samun sauƙin zuwa wajen aiki, ina yin aikace aikacen da na sani zan iya yi a gida ba sai na fita ba. So duk ran da na fita ba zan sha wahala ko in gaji da rana ko da wani abun na sosai. Da na fita zan samu yin da nake so musamman idan nayi amfani da lamba na ko kuma na tafi ranan, ranan kuma ko in tafi ranan Asabar ko Lahadi saboda ranan ba aiki kuma ba wahalan ababen hawa gari. Shi duk ne ranan ba cinkoson ababen hawa saboda ba aiki da sauran su. To dai-dai irin wannan in na fita zan ga abubuwa da dama wanda nake buƙata ko kuma nake so sai in samu har ba ina da kuɗin da zan iya siya a nuna kuma ba ina da lokacin da zan iya tsayawa in tsaya in siya kuma babu lokaci nakan haƙura sai wani time ɗin wani lokacin idan na dawo sai in siya. Ko wani abu da nashi amfanin da kuma lokacin yashi da kuma lokacin da ya dace ace kayi shi. Ranan mako rana ne da ba ka shan wahala kuma ba ka gajiyan aiki. Ranan ne kana zaune a gida kuma ba ka komai sai dai in yi dan aikin gida wanda ba a rasa ba. A maimakon sauran ranaku. Lamba na mai albarka da nake amfani da shi suna da yawa. Ina amfani da lambobi kala-kala wajen sanin me nake gudanarwa da kuma abin nake yi lokaci zuwa lokaci. Ina jin daɗin amfani da lamba mai albarka sosai.

In ko a kan aiki ko a kan wani, ina karɓan ra'ayi a wajen aiki saboda wani lokaci idan aka baka wani ra'ayin wani ka haɗa shi da naka sai ka gaya baka abin da ake bukata. Ko a mene ne, in kana ra'ayin mutum, mutane da yawa ya fi na mutum ɗaya. Shawarwari da dai sauransu duk ɗaya za a baka. In zaka aiki kaɗa shawarwarin mutane da yawa, zaka ringa ganin komi na tafiyar maka daide. Amma aci kai baka jin shawara ko kuma ba ka karɓan shawara, to zaka ringa ganin abubuwa ba sa ma daide ko a aikinka ko a wani ma'amalanka da kake gudanarwa na yau da kullum. Shawara yana da muhimmanci kuma yana da amfani. Duk lokacin da aka kasance mai karɓan shawara to ka zama kasance mai karɓan gaskiya. Amma ko da an faɗa maka shawaran ka zauna kayi amfani da hankalinka ka ƙara tantancewa kafin ka fara aiki da shi saboda wani shawaran yana da, ana daukan shi, wani shawaran kuma ba a ɗaukan shi. Dakwai shawara mai kyau da kuma shawara marar kyau. To in dai har shawara mai kyau aka baka, duk inda za ka yi ka yi, kokari ka ɗauka saboda ba ka sa, za ka zauna amfaninta ko ba yanzu ba. In kuma shawara mara kyau aka baka, duk inda za'a yi karkasi ki ka ɗauka, ka tabbata a inda aka baka saboda duk duk ranakun mako da za ka gani ka je wajen aikin a gajiye kuma ka dawo a gajiye, sai a zo ana baka shawaran aiki sati guda biyar ka tabbata kaga wannan shawara mara kyau ne. Idan ka gaji sai ka daina sha, sai ka yi sati ɗaya kaɓa ka tafi aiki ba. In kuma kazo ka rasa aikin ka ko kuma wani abu mara amfani da ya wuce ka fa, ka ga wannan shawara mara kyau ne. To wanda ya baka kawai sai ka ji shi a wajen, ka bata a wajen. Duk abin da zai shafa aikin ka ko kuma aci karkaje makaranta ko aka baka shawara karki ci wani karatu ko karki zo da makaranta. To irin wa'annan shawarorin da ka bar su a wajen nan saboda ba su da amfani ma ka saya kana ɗaukan su, sauraran su, ballantana kayi amfani da su. Don kuma in yanzu aka rangaye sai ka san duk kalan mutanen da kake zaune kuma ka san kalan rayuwan da kake yi. Ba kowane mutumin da kuke zaune bane zai baka shawara har sai ka yarda da hankalin mutum kuma ka yi, ya ba da hankalin shi. Ranakun mako yana da kyau sosai. Yana da kyau sosai ka san wane kalan mutane kake rayuwa da su, wane kalan ra'ayi suke yi, zaka iya amfani da ra'ayin ko kuma ba za ka iya yi ba. Shi ne wannan abin da ya kamata ka sani a duk lokacin da kake gudanar da mu'amala ka tsakaninka da mutane ko a aiki ko da ba aiki ba. Ya zama na kasan wannan to zaka ringa samun abubuwa suna zuwa maka da sauƙi kuma ba za ka sha wahala a rayuwa ba. Amma in ya zama na ba kasan wannan ba, duk abin da zai zo maka, za ka ringa ganin yana zuwa maka wani kala haka dauka mutane, kowa ma haka yake yi ko kuma haka yake yi rayuwar shi. Amma in dai kana zama cikin mutane kana sanin rayuwan da ake yi. Idan kana sanin rayuwan da ake yi, kana rayuwa da mutane, kana yi, kana karantarsu, kana yi, kana karantarsu. Ba wai kawai in ka zauna da mutane ba, ka zauna da su ishe da abin da aka ce ma. Wannan yazo ya ce ma kai kaza sai ka bi shi ka yi. Wannan ya ce ma karka yi sai ka bi shi ka yi. Duk abin da aka faɗa maka ka tsaya ka yi hankali, ka yi amfani da hankalin ka ka gani abu ne mai kyau, za ka iya yi ko ba za ka iya yi ba. In ka ga wanda za ka iya yi sai ka yi. In ka ga wanda ba za ka iya yi ba sai ka yi. Ina kulle ƙofa kullum kuma lokacin da zan kwanta. Musamman lokacin da nake jin sanyi ko kuma lokacin da ba na son attakura min ko ina yin wani aiki. To wani haka kawai sai ya zo ya ce maka kar ka kulle ƙofa. To kaga yana faɗin maka ra'ayin shi ne amma in kai zakayi amfani da ra'ayin ka, za ka kulle ƙofa. To ya zama na ra'ayin wani ba zai zo ya shafa ra'ayin ka ba. Duk ya faɗa maka ra'ayin, ra'ayin shi ka yi kuma ba ka da ra'ayin kullewa sai ka bar ƙofinka a kulle. Ba dole bane kullum sai mutum wani ya zo ya faɗa maka abin da za ka yi ko kuma abin da yake so ka yi. To ya zama na komi kana da ra'ayin kanka. In ka ce ba za ka kulle ƙofar nan ba ya zama na ba za ka kulle ba. In ka ce za ka kulle, ya zama na ra'ayin ka ne dole wannan ka kulle. In kar wani ya zo ya canza ma ra'ayin da kake kai ko tunani inda har ka tabbatar abin mai kyau ne. Iyaka ma abin da zai iya yi ya baka shawara ya ce ya kamata ka ringa kullewa saboda kaza saboda kaza. Amma ba haka kawai ba ka son kulle ƙofa har sai yazo yace ma ka kulle dole. Ba a haka. Kuma duk wanda ya nuna maka bai san ma me yake ba. Duk lokacin zama da mutane, ya zama nakana faɗin musu ra'ayin kasu ma suna faɗin maka ra'ayin, ra'ayoyinsu. A haka ka sai ka ga yanzu an yi dai-dai tuni sai a sake. Amma sai dai mutum ya faɗi maka ra'ayin shi, kai ba za ka faɗi mai na ba.

Gaskiya bana iya ciniki a kasuwa saboda bani da lokacin tsayawa ai ta magana akan abu ɗaya ai ta cinikin abubuwa da sauransu. Kawai in na ji in an faɗa min kuɗin abu idan naga ina da kuɗin kuma zan iya siya kuɗin siya ne bazan tsaya muyita magana kamar mata ba. Ina cewa a rage mun a yi mun kaza a yi mun sauki dubban iya wannan maganan ba. Shi yasa wani zubin ba ma na zuwa kasuwar da kai na sai dai in bada a siyo mun abubuwan da nake bukata sannan ina lura da duk abubuwan da nake yi kafin in fita. Sannan in je in siyo abu da kaina ba sai wani ya je mun ba. Ko mai zan yi, ina ƙoƙari in ga na yi da kaina ba sai na jira wani ya mun ba saboda in zuwa kasuwa ne kawai bana ƙoƙarin zuwa da kaina. Saboda wani zubin kasuwa ina za ka je ka yi ta warware hayaniyan mutane masu hayaniya. Wani zubin za ka wuce wani waje kaga ana faɗa da sauransu. To shi yasa ban cika son zuwa kasuwa ko wani waje inda ake yin hayaniya ba. Kuma duk inda na samu mutane biyu suna hayaniya abin baya mun dadi sai na ga na zama sanadiyyan shiryawarsu ko kuma warware matsalolinsu. Zan tsaya in saurara duka matsalolin da suke fuskanta su biyu. Idan na fuskance su sai in yi ƙoƙari wajen sanin me ya kamata in yi a kai. Idan wanda zan mai laifi ne ka bashi laifinshi wanda bai yi laifi kuma ka bashi hakuri. Haka haka kowa sai ka gani an warware matsala cikin sauƙi amma in ka ce dole kowane matsala da faɗa da tsiya za ka warware ta to ba za ka ci nasara ba kuma za'a, za ka ringa samun koma baya wajen gudanar da al'amuranka. Amma cikin wasa da dariya duk wanda yake da matsala zaka ga ya zo ya saneks ya ma magana ba sai an yi faɗa ko an yi wani hayaniya dai da sauransu. Saboda wajen da ake aiki ko kuma wajen karatu wajen aiki ko wajen karatu ba wajen bane na kaman kasuwa da za a je ai ta hayaniya ai ta faɗa da sauransu. Waje ne da ake son natsuwa a gan ka da hankali saboda wanda aka ganshi a makaranta an san karatu ya kawoshi ba abu na rashin hankali ko kuma abin nan ba duk aka kanka wannan wajajen ana maka kallon mutum ne mai natsuwa mai hankali. To sai ka yi ƙoƙari wajen sanin ya kamata kuma ka yi amfani da wannan abun wajen nunama duniya cewa da gaske ne kai ɗin mai hankali ne ba akasin yanda ake tunani ba. Duk abin da za ka iya zama na ka san me ka ke yi kuma kana iya bakin ƙoƙarinka wajen sanin me ya kamata ka yi ba sai wani ya zo ya shiga maka ba. Ka ringa ƙoƙari wajen sanin me ya kamata ba sai wani ya faɗa maka abin da ya kamata ba da sauran abubuwa shine abin da ya kamata ka yi. Duk lokacin da kake cikin kasuwa ko kake cikin wani yanayi na hayaniya na mutane ka ringa sanin ka ringa bin abubuwan da kawai za ka iya yi abubuwan da suka kama ka dole ba sai wani ya zo ya ce maka ka yi ka zaba mara kyau ko kuma ya ce ka yi kaza kai da kanka ka san yakamata ka san abin da ya kamata ka yi da kuma abin da ya kamata bai kamata ka yi shi ba. Shine in ka san haka to komai zai zo maka cikin sauƙi kuma ba za ka sha wahala a gudanar da al'amuranka ba na yau da kullum. Shi yasa duk lokacin da nake cikin kasuwa ko nake cikin wani waje nakan tsaya da ƙafana na yi tunani ko kuma na fado sunayen wasu wanda ban yi expecting za su yi mun bani tunanin za su iya mun wani abu ba sai na kira su domin su taimaka ma. Saboda duk abun da kake yi dole watarana wani zai taimaka ma kuma kai ma dole za ka iya taimaka ma wani. Amma in baka wahalar da kanka wajen sanin me za ka yi ko kuma abun da kake yi ba za ka sha wahala ba kai ma ba za a wahalar da ka yau ba. Musamman a wajen daya shafa aiki ka cika matsama kanka, ka shiga lokacin ka dole sai ka je kasuwa ka yi sayayya ko kuma wani abu, yanzu zamani ya zo kana inda duk inda kake za ka iya sayayyar ka kuma za a kawo maka ba sai ka ma ka tafi kasuwan ba. Ballanta ka tsaya kana ciniki ko kuma kuna cinikayya da wani ko kuma akan wani abu ɗaya saboda zuwa kasuwa zai ba ta ma lokaci kuma kana kai mutum ne mai ayyuka kala kala zai zama dole kana kana kasuwanci kuma kana haɗawa da wani aikin to bazai yi kullum kana zama a kasuwa ba. Dole dan sau ɗayan aikin da kake yi shi ma ka ba shi aikin shi kuma ka ba shi lokacin shi. To sai ka yi ƙoƙari wajen sanin ya kamata kuma ka yi amfani da wannan abun wajen nunama duniya cewa dagaske ne kai ɗan mai hankali ne ba aka sanyi da ake tunani ba. Ko wane abu ka ba shi hakkin shi ake yi musamman wajen yin ciniki da a kasuwanci zai ja lokaci sosai sai ka ba shi.

Abin da nake yi don, don yi sa, don samun nishaɗi shine duk lokacin da na zauna ko kuma na samu hutu da lokacin da zan iya yin wani abu da ba na yin komai to na kan dawo gida na zauna na ɗauka wayana na ringa kira 'yan uwana da abokaina duk lokacin da nake tare da irin wa'yannan mutanen ina samun farin ciki da nishaɗi a cikin zuciyana musamman ma ina tare in na kira masoyiyata wadda muke soyayya da ita. Yarinyar to ina jin daɗi da ƙwanciyan hankali muna yin magana fira sosai muna samun lokaci tare mai farin ciki kuma tana jin daɗi duk lok-- wani lokacin zan zauna in ga-- inyi oda a kawo mun abinci mai daɗi wanda nake son ci saboda duk lokacin da nake samun farin ciki ina son sa cin abinci mai kyau, mai tsabta, mai wanda na yarda da shi. Amma bana son, ba-bana son cin abinci mai yaji saboda cin abinci mai yaji yana da matsala kuma bana jin daɗi. Duk wani abu da ya shafa abinci dai ina ci ko abinci mai yaji, ya-- ina son yajin amma ba dai yaji sosai ba. Bana iya cin abinci mai yaji sosai saboda mai cin yaji, cin yajin zai iya zama maka matsala musamman yanzu ciwuka kamar su ulcer da dai sauransu zai iya sa ma ciwon ciki da sauransu, to shiyasa nake gudun duk wani abinci mai yaji nake ɗan kiyaye mai ban cika so ba. Amma duk lokacin da na ci shi haka ko na ci abinci ina jin nishaɗi da ƙarfi a jikina yana samin jin daɗi da sauran abubuwa inda na daɗe, inda na daɗe ban ji ba daɗi ba ko kuma na ji ban jin ƙarfi a cikina to duk lokacin da nai hakan zan ji daɗi zan ji ƙarfi kuma zan ji farin ciki sosai saboda kullum rashin lokaci daga aiki bai bani damar samun cin abinci na mai kyau ko kuma abinci da nake buƙatan ci. Amma idan na zauna na samu lokaci na samu ina cikin nishaɗi zan fasa fita in je in sayi abin sha inda nake so in zauna in ci abincin ko kuma wani abin sha mai daɗi ko kuma shayi ko wani abu to duk lokacin da na samu irin haka ina jin daɗi kuma ina farin ciki sosai hakan na samin jin daɗi ne da walwala a cikin mutane bana jin.

Yanda nake ajiye takardu ko kuma ajiye wani abu mai mahimmanci a wajen aikina, ina fara samun lo--. Ina ajiye duk wani takarda mai mahimmanci ina yin fotokofi in ajiye shi guda biyu. Ɗayan in ajiye a ofis a drawer ɗaya kuma in ajiye a gida. Saboda abin da ya sa nake yin haka ko da wani takarda ya ɓace a ofis to kana da shi a gida. Kuma kana barin soft copy a kwamfuta wanda ko da an samu matsala za a iya ciro takardar ko kuma ai scanning in shi a iya cire shi a kwamfuta ba sai sha wahala. Duk komai zan daga ba an samu matsala. Ba wai yana samu ina yawan samun ɓace ɓacewar takardu bane ko wani abu. Amma yaza mana komai kana kiyaye wa ko da an samu matsala ya ɓace ko wani abu, dakwai yanda za ka yi ka samu mafita ba su yi ka abin lamba. Kuma duk wannan irin shawarwarin na ɗauke shi ne daga wajen ogana saboda shi yake bani shawara duka abin da ya dace in yi a kan aikina. Kuma da ya fa ɗan mun wannan maganan sai na ga da, da ina rubutu ina ajiyewa ne kawai guda ɗaya da ya faɗa mun yaban shawara ya ce in rika yin haka da na fara yi na ga amfanin shi kuma ina jin daɗin yin haka. Kada duk lokacin da babu a yi hutu ko kuma aka tafi hutu a wajen aikin, nakan samu aminci cewa takarduna suna nan a ajie cikin salama da aminci. Yanda nake samun lokaci hutu, shaƙatawa da lokacin hutu shine duk lokacin da aka yi aiki aka gama aiki ko ƙarshen shekara ina zuwa akwai wani waje na musamman da ƴan uwana da abokanan arziki na don mu samu hutawa da kuma aminci a wannan wurin. Saboda duk lokacin da kake irin fita kana zuwa irin wajaje da dama, za ka samun ƙarin ka ga ka yi amfani da abu biyu za ka samu hutu sannan kuma za ka sami ƙarin basira a kan aikin da kake yi ko kuma a kan yanda kake gudanar da wasu abubuwan da na kana yinsa faɗi dai ba. Za ka ga canji kuma za ka ga yadda mutane da dama a duniya aka ɗauke wannan abun. Kai kanka za ka ji daɗi wajen duba zuwa da sauransu inda ya kamata ka yi. Amma in aka ce ba ka da wannan abubuwan kuma ba ka samu hutu kullum kawai ka yi aiki ka ke fita, za ka ringa ganin dole a ringa samun wani matsala ko kuma abin da ba zai yiwuba. Ya zaman dole ka ce ya yiwu. Shi ya sa duk lokacin da ka sami dama ka ranga ka ba wa kanka hutu ba ko da yaushe kawai ka yi ta aiki aiki aiki ba. Ko wani abu ya zama na kana ba shi lokacin shi da kuma dama saboda komi ya samu yadda ake so ayi amfani da shi kuma yadda ake so ba wai kawai ko da yaushe. Ya zama na aiki ba ba hutu lokacin hutu da shaƙatawa da sauran abubuwa. Ko wanne sai dai ka yi balancing ko wanne a ba shi hakkin shi. Lokacin hutu a ba shi hakkin shi, lokacin aiki shi ma a ba shi hakkin shi. Kaga an yi balancing kenan ko wanne ya samu dama. Amma aka ce kai lokacin kawai shaƙatawa kake da shi ba ka da lokacin aiki shi ma dakwai matsala. Duk lokacin da aka yi hutu ka je ka shaƙata ka ji daɗin ka, ɗaya ka daɗe ba ka yi ba dama ne ka samu. In ka dawo kuma sai ka ci gaba da jina takardu da sauran aikin ofis amma a ce kawai kai kullum kana kan takarda kana kan tebur kana riƙe biro kana rubutu kana riƙe kan kwamfuta kana ɗinawa. Ba lokacin hutu duk wannan rayuwan ba za ta yi ba. Dole ko wanne a ringa ba shi hakkin shi da kuma daman shi na sauke ko wanne aiki yake kanƙara. Ƴan uwa da abokan arziki da sauran mutane suna suna da hakki da kanka. Ba wai kawai aiki ya kamata ka yi ba kuma kawai shaƙatawa ya kamata ka yi ba. Ka da aiki ko wani abu ko wanne ka ringa ba shi hakkin shi da kuma lokacin shi da dama. Don komi yadda yake yi. Musamman abin da ya shafi aiki ko takardun ka ko wasu abubuwa masu muhimmanci ka ringa sanin inda za ka ajiye su ko kuma inda za ka yi ma'amala wajen adana su. Dole ka zama kana da wannan abu. Shi ya sa nake ba da shawara ni ma duk wanda naga yana aiki bai ajiye takardu ko da takwaɗa ina ƙoƙarin na ba shi shawara kuma suna ƙoƙari suna ji suna mun godiya. Da kai lokacin dole ya zo ya mun godiya a wajen aiki bamma taba ganin shi ba sai ranar na mai magana na ba shi shawara ya ringa ajiye takardu ya ringa fotokofiya yaje wancan yafi aiki yanzu wanda in ɗubi yi fotokofin ya ɗauko kuma yaci daɗin shawarar da na bashi. Tun daga lokacin ya zama mutum yana in yana neman wani abu da shawara nima ina zuwa wajena yana bashi.